Abin da nake gani mai mahimmanci a cikin abokantaka na shine misali in samu aboki wanda yake da amana sannan kuma a duk lokacin da na buƙaci taimakon shi zai iya taimako na, ni ma haka zan taimake shi ta kowani hali. Shi ne nake ganin.

Gaskiya miyan da nake so, ina son miyan kuɓewa bushashsshiya, ina son miyan kuka, sannan ina son miyan taushe sosai. Waɗannan suna ɗaya daga cikin irin miyan da nake so, sannan har da miyan zogalema, ita ma ina sonta sosai. Sannan ina.

Kafofin yaɗa labaran da nake amfani da su kamar ina sauraron rediyo haka, sai TV sannan sai BBC, VOA da dai sauransu. Su ne na fi amfani da su domin.

Eh, ina ƙetara wa wani lokacin amma gaskiya dai ba ko, ba ko a wane lokaci nake ƙetare ƙafafuwana lokacin da nake zama ba. Idan har na samu gurin da ba na cikin takura, ina buƙatar nishaɗi, to shi ne nake amfani da shi a wannan lokaci.

Gaskiya dai ina yanke shawara ne a lokacin da na ji na samu natsuwa. Bana cikin wani yanayi na damuwa. Sannan kafin na yanke shawaran nakan samu wani abokina ko wani makusancina wanda zai iya bani shawara shi ma a lokacin.

Gaskiya ina karɓa kira a rana aƙalla sau biyar ko sau bakwai. Ya dai danganta da yanayin yanda kostoma yazo yake buƙatan kaya ko yake so a tura mai ko yanda yake buƙatan ƙarin bayani akan abunda yazo nema a gurina.

Gaskiya ina share ƙura sau biyu ne a rana. Daga lokacin da nazo da safe ofis sannan bayan na tashi nakan gyaggyara kayana na ofis ingoge su in tsabtace su sabida washe gari.

Abin da yake matuƙar ƙara bani ƙwarin gwiwa a gurin aiki shine idan na tuna cewa ni mai nema ne kuma iyaye na suna buƙatar neman taimako na a koda wane lokaci. Sannan da wannan abin da nake samu a gurin aiki da shi zan taimake kaina in taimakawa iyaye na da 'yan uwa na da kuma wasu abokanai na.

Ina yin kiran bidiyo idan hal hakan ya samu. Sabida yanayin yanda muke ciki amfani da data da sauransu. Duk wanna matsalolin wani lokacin yakan hana mu kiran bidiyo call idan ba abokanan mu na nesa ba. Su ne muke kokarin muyi bidiyo call da su.

Gaskiya dai bana iya duba wannan lamban, sabida ban ma san ta ba kuma ban ma iya amfani da ita ba. Ban san ya ake amfani da ita ba, sai dai in gwada tambayan mutane domin a kara min ilimi game da yanda take. Sabida ni ma in amfana da abin da ban sani ba.

Gaskiya dai waya na ba ta da wannan setin ɗin na daidaita kanta a ɓangaren haske. Sai dai na kan yi ƙoƙari idan da daddare ne na kan rage hasken sabida idona sannan kuma idan da rana ne na kan ƙoƙari na ƙara hasken sabida in dinga ganin yanda ya kamata.

Gakiya yadda na ke ba da ra'ayina akan aiki, abin ya zama kaman dole ne wanda, wanda kuma bai zama dole ba, mukan ƙoƙari mu aje shi domin mu ɗauki ra'ayin da mu ke da shi akan aiki sabida yana da muhimmanci.

To, lokacin da nake bacci a Hausa ta, wani lokacin na kan kai ƙarfe goma na dare ko kuma in kai ƙarfe sha ɗaya na dare idan ina da wani uzuri ma in kai ƙarfe sha biyun dare. Amma a Hausan mu kwana bacci take nufi.

Eh gaskiya kujeru na suna da daɗin zama. Akwai wanda na masaukin baƙi ne, akwai kuma wa'inda mutane ne dai haka wanda idan sun zo ake ba su su zauna. Yauwa mukan samu kujeru masu kyau masu laushi.

Gaskiya ni dai ban iya rera waƙa ba, amma dai ina saurara yawancin lokuta ma sai dai waƙan da na ji ina da ra'ayi ina so nakan yi ƙoƙari in ɗan ɗinga binta idan har ana rerawa amma bana rera waƙa.

Gaskiya na iya hawan keke sosai. Tun ina yaro na koyi hawan keke, saboda hawan keke yana da mahimmanci. Dan ƙaramin tafiyan da za ka yi daga wani guri zuwa wani guri, yakan taimaka maka ta yadda za ka yi tafiya cikin sauƙi da kwanciyar hankali, ka je ka dawo.

Ai daidaita aiki da rayuwa, dole ai sai da rayuwan sannan zaka daidaita aiki. Saboda rayuwan ma ai tafi aikin muhimmanci. In ba rayuwan, ta ina za ka samu dama na daidaita aikin? Baranta nama haka aikin. Ai sai da rayuwarsa nan ma ake aikin.

Eh ina so ɗakina yayi haske sabida kwanciya a cikin duhu ai sai dole, sabida shine idan ka shigo ɗakin ka za ka duba abin da kake buƙata ka gan shi a lokacin da kuma kake tunanin za ka gan shi. Duk wani abu ba abun da zai ɓoye ma.